Ina son karanta littattafai sosai ma, don daga nan ne mutum zai samu ƙarin ilimi. Kaga zan ji, zan kuma san da me yake faruwa wani ɓangare na wani duniya. Don duk wanda ya zanna, yayi rubutu a cikin littattafai. Ka gan yana ƙoƙarin rubuta mana ne domin muma mj samu mu san meye shi ya samu dama ya sani.